Gaskiya, a'a abunda nake son canzawa wajen aiki suna da yawa. Ni mutum ne wadda in ina aiki kawai ina abubuwa sakani da Allah nake sanin me ya kamata, nake sanin menene abunda ya kamata nayi a lokacin da ya kamata.

Gakiya, Sa o'inda nake kallon wayana suna dewa ga sakiya. Suna dewa saboda daga safe har izuwa yau ko da yaushe kawai ina kallon waya- wayana. Gakiya lokutan suna dayawa sosai.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu gaskiya. Ina raba ayyuka da wasu sosai. In ayyukan, na ga ya mun yawa to sai in raba gaskiya da su. Ina rabawa sosai sosai da su gaskiya. Ina raba.